Kana iya gabatar da rahoto? Eh, gabatar da rahoto yana nufin faɗa wa mutane abin da aka bincika ko aka koya a wani batun. Yana da amfani a makaranta, wurin aiki ko a taro. Idan kana gabatar da rahoto mai kyau, ya kamata ka fara da gaisuwa sannan ka bayyana batun a sarari.

Ina kake ajiye makullen ku? Ni ina ajiye makullina a wuri daya kullum domin ƙaɗa in manta. Yawanci ina ajiye su a cikin jaka ko kuma a kan tebur, ƙasa da ƙofa. Yin haka yana taimaka min in samu makulli da sauri idan zan fita. Inda mutum yana ajiye mukullinsa a wurin daban daban yana iya manta inda ya sa su. Saboda haka yana da kyau a zaɓi wurin guda na musamman don ajiye makulli ko da yaushe. Wannan yana rage ɓatar lokaci da damuwa.

Kana sa uniform a wurin aiki? Eh, inasa uniform a wurin aiki. Uniform tufafi ne da ma'aikata suke sawa irin daya a wajen aiki. Yana taimakawa wajen nuna cewa mutum ma'aikaci ne kuma yana kawo tsari da daidaito a wurin aiki. Uniform kuma yana sa a rarrabe ma'aikata da baƙi. A wasu wuraren aiki uniform yana taimakawa wajen kare lafiya da tsaro. Saboda haka uniform yana da matuƙar muhimmanci a wurin aiki.

Kana yin iya yin iyo? Eh, ina iya yin iyo. Yin iyo yana da kyau sosai ga lafiya domin yana motsa jiki gabaɗaya. Yana ƙara ƙarfin jiki kuma yana taimakawa zuciya ta yi aiki da kyau. Mutane da yawa suna yin iyo a tafki ko kogi domin nishaɗi ko motsa jiki. Amma yana da muhimmanci mutum ya iya yi iyo da wuri mai aminci kuma ya kula da tsoro. Yin iyo fasaha ce mai amfani sosai.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Yawanci ina zuwa kasuwa ranar Asabar. Ranar Asabar mutane suna da lokaci kuma kasuwa tana cike da kaya iri-iri. Ina siyan abinci da sauran kayan bukata na gida. Zuwa kasuwa a wannan rana yana taimaka mun in shirya abubuwan da zan yi a mako mai zuwa.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafin kaɗan. Ɗinka tufafi aiki ne mai kyau domin yana taimakawa mutum ya ƙiri, ya ƙirƙiri kayan sawa da kan, da kansa. Mutane da yawa suna ɗinka tufafi domin sana'a ko don buƙatun gida. Yin dinki yana buƙatar haƙuri da koyo, amma yana da amfani sosai.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa. Tafarnuwa tana da amfani sosai ga lafiya kuma ga dadi. Tana taimakawa wajen kara karfin garkuwa, jiki da kuma hana wasu cututtuka. Wasu mutane suna ce da ta, suna cin ta ta abinci, wasu kuma suna hada ta da miya. Duk da kamshinta, tafarnuwa tana da matuƙar amfani a jiki.

Wane iri tsintsiya kuke amfani da shi? Ina amfani da tsintsiya mai tsawo da ƙarfafa, wadda ta dace da share ƙasa mai fadi. Wannan tsintsiya tana taimakawa wajen tsaftace kura da datti cikin sauƙi. Wasu mutane suna amfani da ƙaramin tsintsiya don share ƙananan wurare, yayin da manya ke amfani da tsintsiya mai dogon hannu don wuraren gida da waje.

Kana tafiya da sauri? Eh, wani lokaci ina tafiya da sauri, musamman idan ina gaggawa ko ina zuwa wuri mai nisa. Amma idan ba gaggawa ba, ina tafiya a hankali domin jin daɗin yanayi kuma kauce wa gajiya. Tafiya da sauri tana ƙara motsa jiki, amma idan aka yi shi ba a hankali ba, zai iya gajiyar ɗa mutum.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, wani lokaci ina tafiya kasuwanci. Tafiya kasuwanci yana nufin zuwa kasuwa ko wani wuri don siye ko sayar da kaya, ko don gudana, ko don gudana ko wasu abubuwan aiki. Yana taimakawa mutum wajen samun abubuwan bukata na gida ko samun riba idan ana sayarwa. Tafiya kasuwanci kuma yana koya wa mutum yadda ake hulɗa da mutane da tsara lokaci.

Me kake yi don karan aiki? Ah, domin karan aiki ina yin abubuwa kaman haka. Daya, tsara lokaci. Ina tsara lokacin aiki, da hutawa domin kada in gaji da wuri. Biyu, mayar da hankali. Ina kokari in yi aiki da kyau, ba tare da yin abun da zai rage min hankali ba. Uku, koyo da kwarewa. Ina koyon sabon abubuwa, da dabaru da za su taimaka mun, in yi aiki da sauri da inganci. Hudu, rarraba aiki. Ina yin aiki a sasa, daga abu mafi muhimmanci zuwa kasa ɗafi. Yin waɗannan abubuwan yana sa mutum ya kara aiki da inganci, kuma yana rage matsaloli.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Kuɗin wutar lantarki a wata yana bambanta bisa yadda ake amfani da wuta da kuma irin shirin lantarki da mutum yake biya. Misali, idan mutum yana amfani da kayan lantarki da yawa kamar firiji, talabijin, fitila da sauransu kullum, kuɗin zai yi yawa. Idan amfani kaɗan ne kawai, kuɗin zai yi kasa kamar cajin waya. A misali, a Najeriya a misali, kuɗin wutar lantarki na gida yana tsakanin dubu biyar zuwa dubu ishirin a wata, amma yana iya ya fi, yana iya fi kasa ko ya fi yawa, daga nan dangane da amfani da shirin lantarki.

Ina kake son ciyar da hutu? Ina son ciyar da hutuna a wuri mai natsuwa da kyau, misali a bakin ruwa ko a lambu idan za'a iya hutu cikin kwanciyar hankali. Haka kuma ina son in yi hutu a gida tare da karanta littafi ko kallon fim mai kyau. Muhimmanci shine wurin hutun ya sa mutum ya huta daga damuwa da aike, ya kuma samu nishaɗi da annashuwa.

Kana duba daftarin kuɗi kullum? Eh, ina duba daftarin kuɗi. Duba daftarin kuɗi yana taimakawa wajen sanin yadda ake kashe kuɗi da abin da aka biya. Haka kuma yana sa mutum ya guji bayan wani abu sau zombiyu ko kuma mantawa da biyan, da biyan wasu kuɗade. Yin hakan yana taimakawa mutum wajen tsara kasafin kuɗi da kiyaye kuɗinsa.

Ina kake son ziyarta? Ina son ziyarta gidajen abokanaina wani lokaci ko iyalaina kamar su kawu na ko antidna. Wurin da nake zuwa ziyarta kenan, na ce wurin dan iyalaina ne. Ina wasa, iya wasa da 'ya'yansu saboda mu siblings ne. So wurin da ni, nake son ziyarta shine wurin iyalaina. Wurin kawuna da auntie na.

Kana son wuraren masu hayaniya? A'a, ban fi son wuraren masu hayaniya ba. Ina fi son wurare masu natsuwa da shiru domin suna sa mutum ya huta kuma ya yi tunani cikin kwanciyar hankali. Wuraren masu hananiya suna iya sa mutum ya gaji ko ya rasa natsuwa. Amma wani lokacin wuraren hayaniya kamar wurin biki ko taro na iya zama daɗi in ana son nishaɗi.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri, musamman idan na saba da abin da nake rubutawa. Yin buga rubutu da sauri yana taimakawa mutum ya gama aiki cikin lokaci. Amma muhimmancinsa shine rubutun ya kasance daidai kuma mai fahimta ba wai sauri kaɗai ba.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Ina sasanta rikici a aiki ta hanyar sauraron ɓan ɓangarorin biyu cikin haƙuri. Ina ƙoƙarin fahimtar matsala da ba tare da zagi ko fushi ba, sannan ina magana cikin ladabi da nutsuwa domin in samu mafita. In dan ya dace, ina ba da shawara ko neman taimakon shugaba. Yin haka yana kawo zaman lafiya da haɗin kai a wurin aiki.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Ina koyon fasaha sabo ta hanyar karatu da sauraro. Ina kallon bidiyo ko karanta littattafai domin fahimta, sannan ina yin ataye a hankali har na saba. Idan na samu matsala, ina tambayar masu kwarewa ko neman taimako. Hakuri da maimaitawa suna taimaka min in koyo fasaha sabo.

Kana cin chach-- citta da abinci? Eh, ina cin citta da abinci. Citta tana da amfani sosai ga lafiya. Tana taimakawa narkewar abinci kuma tana ƙara ɗanɗano a cikin abinci. Wasu mutane suna saka citta a miya ko shayi saboda amfaninta ga jiki.

Kina iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta. Ina amfani da ita wajen rubutu, karatu, bincike da yin wasu ayyuka na yau da kullum. Kwamfuta tana taimakawa mutum yayi aiki cikin sauri da sauƙi kuma tana da matuƙar muhimmanci a wajen zamani.

Yaya dangantakar ku da shugaban aiki? Dangantakar mu da shugaban aiki tana da kyau. Ina girmama shi kuma ina bin umarninsa yadda ya dace, haka kuma ina sadarwa da shi cikin ladabi idan akwai matsala ko shawara. Kyakkyawar dangantaka da shugaban aiki tana taimakawa aiki ya tafi daidai kuma cikin nasara.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo. Ina sauraron labarai, waƙoƙi da shirye-shirye masu ilimantarwa. Rediyo yana taimaka mun in san abin da ake faruwa a duniya kuma yana bani nishaɗi musamman a lokacin hutawa.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya a wurare da yawa, musamman a yankunan da babu ruwan famfo. Ruwan rijiya yana da amfani saboda yana saukin samuwa, baya buƙatar biyan kuɗi, kuma ana amfani da shi wajen girki, wanka, da wanke-wanke. Amma kuma yana da kyau a tace ko a tafasa shi kafin sha. A rufe rijiya da kyau don guje wa ƙazanta,

Kana jurewa barkono mai yaji? Eh, ina iya jurewa barkono mai yaji kaɗan. Barkono mai yaji yana sa abinci yayi daɗi amma idan ya yi yawa yana iya cutar da ciki. Saboda haka ina fi son a saka barkono a matsakaici domin jin dandano batare da wahala ba.